Eh gaskiya wani lokacin, wani lokacin ina yi. Wancan karatun da nake yawanci baya wuce irin karatun bacci. In yi karatu, in na yi sai in kwanta in yi bacci. Amma wani karatu inba wai irin in to gaskiya ba wani karatu da nakeyi.

Gaskiya ina da Instagram handle, ina da Twitter handle, Facebook ma ina yi amma yanzu na daina. Ina da Telegram, ina da Discord ma na buɗe amma gaskiya ba wani amfani da shi na ke ba. Amma duk dai waɗannan da su sosai game center ma ina amfani da shi.